Na gode da wannan tambayar. Ina iya ɗaura, kana iya ɗaura ƙulli. Eh ina iya ɗaura ƙulli. So ƙulli, ina so in ɗaura ƙulli nakan nemi abu kaman abu ya karye ina so in ɗaure shi a ƙulli da ƙulli. Zan nemi abun igiya kuma wani abu don ɗaure shi saboda ƙulli ya sake fita. Ina ɗaure shi.

Na gode da wannan tambaya. Wane irin burodi ka fi so? Irin burodin da nake fin so shine irin burodi mai yanka yanka. Saboda shi burodi ne wanda in dai za ka ci shi, za ka ci shi ne a jere a jere. Na kana ɗaukan sa kana gutsuran. Baka da wani shamaki saboda baka tunani matsala wani abu buredi mai yanka yanka ya fi mun daɗi akan buredin da baya da yanka yanka. Ina son biredi mai yanka yanka saboda yafi sauki wanja rabarwa wa mutane. Yara ka ba su cucci burodi mai yanka yanka yana da sauƙi ba ma yara.

Na gode da wannan tambaya. Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Yanda nake tabbatar da ingancin aiki shine kafin na fara aiki zan gwada in ga ya aikin yake kuma yaya kayan aikin yake. In ga ingancin kayan a cikin aikin, eh aiki kayan suna da inganci wajen yin aikin to yaya za a yi a tabbatar da ingancin abubuwa?

Na gode da wannan tambayar. Ina ka ke son ciyar da hutu? Inda nake son ciyarwa ta hutu shine makarantu. Ina son in ciyar da makaranta, ina son in ciyar da ƴan uwa, ina son in ciyar da abokai a hutu, ina son in ciyar da kowani ƙananun yara.

Ina godiya da wannan tambayar. So nawa kake wanke tufafi? Yanayin yan da nake wanke tufafi, na wanke kowane tufafi ne sau biyar. Kowane kala ɗaya zan wanke shi sau biyar kafin na kyautar da shi. Kowane tufafi na saka shine sau biyar, na wanke sau biyar to lokacin zan kyautar da shi. In kuma lokacin da zan yi wanki ne, nakan wanke shi ne a cikin. In a lokacin ne zan wanke shi sau ɗaya ne sai na shanya shi. In kuma lokacin da zan gama sawa ne tou sau biyar nake wankewa. Lokacin na gama saka jiki ne sai in kyautar da kayan tufafin.

Nagode da wannan tambaya. A lokacin bacci, kana yin harsashi lokacin bacci? A lokacin bacci bana yin harsashe saboda bana kwanciya a yayin da dai saka ni nayi harsashe, harsashe a lokacin da nake kwance. Kwanciya nake yi mai kyau bana yin harsashe a indai dan ina kwance. Nagode.

Na gode da wannan tambaya. Kana son kayan zaki ko gishiri? Gaskiya, na fi son kayan zaki saboda kayan zaki suna samun hankalina ya kwanta lokacin da nake sha amma kayan gishiri ina ci ne a lokacin da nake jin yunwa. To shi kayan zaki ina shan shi ne ko yaushe saboda koyaushe ba na rasa kayan zaki a hannuna. Kayan zaki irin su ice cream, chocolate, su duk waɗannan ko da yaushe ana samu, chewing gum duk ana samu a hannuna. Shi kuma kayan gishiri ina cin shi ne lokacin da nake buƙatar abinci ina jin yunwa wato lokacin da nake buƙatar kayan gishiri. Na gode.

Na gode da wannan tambaya. Wane launi jakar ku ta kuɗi? Eh, jakar mu ta kuɗi muna da akwati ne wanda take ɗauke da kala baƙin launi wanda aka kiranta da briefcase to a irin ta ne muke sa kuɗin mu a ciki, muke riƙewa muke tafiya duk inda zamu je. To irin jakan ne wanda muke aiki da ita a matsayin jakan kuɗin mu. Ita ne baƙin launi ne jakar kuɗin mu. Ko dai mu shiga Inde zamu sa kuɗi a cikin jakar baƙar kuɗi muke ɗauka jakar baƙar jaka muke ɗauka.

Na gode da wannan tambayar. Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai sosai da sosai. Saboda in ina karatun littattafai, ina jin daɗi, ina samun natsuwa, ina ƙara sanin halayyar mutane a lokacin da nake karatun littattafai. Saboda littattafai in kana karantawa zaka na sanin abubuwan da ya shafi rayuwar mutane. In a littattafai da kana sanin abubuwan da ya faru a tarihin baya, a littattafai da kana sanin wa'yansu abubuwan da ba ka taɓa tunanin suna faruwa ba. To in kana yawan karatun littattafai zaka ganin mu'amala ka da mutanen da yake a rayuwa yau da gobe. Shine sanadiyar karatun littattafai da kana sanin wa'yansu mutane wanda ba ka tsammanin sanin su a rayuwa. To in kana karatun littattafai da ka sami tarihin abubuwan da ya wuce a baya, kai ma dai zo kuma ka-ka zamo, ka zamo wanda kasan tarihi sosai da sosai.

Na gode da wannan tambayar. Kana iya busa tsagi. Gaskiya ban iya busa tsagi ba saboda aƙalla saboda a al'adun Hausa ba a komai da komai na sani ba. Ban san ya ya tsagi ya ke ba kuma ban san ya ake a busa shi ba. To, ni ba ma'abocin busa-bushe ba ne, shi ya sa, shi ya sa ban san ya ake a busa tsagi ba. Na gode.

Na gode da wannan tambaya. Sau nawa kake yanka farce? To yanda nake yanka farce na, ina yanka farce ne a duk ranar Juma'a sabida al'adar malam Bahaushe da addinin, addinin Musulunci ya ba ma, ya ba da dama wa duk mutum yana yankan farcen shi a Juma'a. To ni kuma farcena na saurin fitowa. A duk sati ina yanka farce na ne saboda hannuna yayi kyau. Ina yankan farce duk sati sati ne. Na gode.

Na gode da wannan tambayan. Wa yake kakkafa maka baya? Toh wanda yake kakkafa min baya bana da wanda ya bi mahaifiyata. Mahaifiyata ita ce wanda take kakkafa min baya take bani karfin gwiya a duk wani abu da nake ta kakkafa min baya ta gaya mun idan na yi kaza shine zai bani dama. Toh ita ne mahaifiyana ita ne wanda take bani dama duk abun da zan yi ina tana kakkafa mun baya tana gwada mun abun da zan yi wannan shine mai kyau a cikin abubuwan da nake yi tana yi tana nuna mun kaza mai kyau ne toh ita ne take kakkafa mun baya duk abun da zan yi sai in ji karfin gwiwan yin shi.

Na gode da wannan tambaya. Wane gidan abinci ka fi so? Gidan abincin da nafi so shine Barhaq. Lokacin da nake makaranta nafi son wannan gidan abincin sabida duk lokacin da zan fito daga ɗaki wannan gidan abincin yana kusa da ɗakina kuma sun iya abinci sosai yawanci wannan gidan abincin. A koda yaushe in dai duk abinda ka je nema a wannan gidan abinci in dai abinci, in dai na abinci ne to zaka same shi a tare da su saboda ko yaushe suna nan tare da shi. Ba su da sanyi wajan ba da abinci.

Na gode da wannan tambayar. Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo saboda a yanar gizo ne idan za ka yi ajiya ko nan sama da shekara da wani za ka zo ka same shi a yadda ka ajiye shi ba abin da ya same shi. A yanar gizo idan ka yi ajiya, za ka zo ka same shi ba abin da ya same shi. A yanar gizo na kan ajiye saƙonnin mutane, na kan ajiye takardun makaranta na, na kan ajiye takardun aikina, na kan ajiye takardun bayanai wanda ya shafi aikin da nake yi. Na kan ajiye-- a yanar gizo na kan ajiye duk wani abubuwanda nake tunanin zan iya rasa shi. A yanar gizo ne zan iya ajiye abubuwa da yawa wanda suka shafi rayuwa na kuma in zo in same su a yanar gizo koyaushe suna nan ba abin da ya same su.

Na gode da wannan tambaya. Kanafin son zama ko tsayuwa? To, na fi son tsayuwa a kan zama, saboda indai ina tsaye bana nuna gajiya amma indai zan zauna yanzu zan ji, wajen zama na duk ya gaji. Toh, gaskiya na fi son ina ji na a tsaye, saboda indai ina tsaye ne bana nuna gajiya, saboda kuma idan ina tsaye ne ina samun ƙarfin gwiwa. Ina ƙara samun jin wa'insu abubuwa a jikina, amma indai ina zaune yana nuna min kaman lalaci ne. To shiyasa na fi son zama a kan-- ai na fi son tsayuwa a kan zama. Na gode.

Ina gode da wannan tambaya. Kana cin salat? Eh ina cin salat. Saboda a lokacin da nake cin salat, eh, eh, likitoci da dama sun ce irin kayan itatuwa suna ƙara lafiya ma mutum. To abin da ya sa nake cin salati kenan. Shi ya sa ina cin shi ne saboda ya ƙara mun lafiya a jikin jikina. Salati ina cin sa ne saboda na, na da daɗi kuma yana gyara lafiya, yana ƙara lafiya ma ɗan adam. To abin da ya sa nake son cin salat yake nan.

Na gode da wannan tambaya. Rubutun ka yana da kyau? Eh, rubutu na yana da kyau saboda ina yin rubutu mai kyau ne saboda in rubuta yadda idan wani ya zo ya gani zai karanta abin da na rubuta. To abin da ya sa nake yi rubutu mai kyau ke nan. Dalilin da ya sa rubutu na ya zamo mai kyau, in dai zan yi rubutu wanda baya da kyau to wanda za su zo su gani a baya ba za su fahimci abin da na rubuta ba. To rubutun da ina yin shi ne don yayi kyau yanda wanda ma bana nan in ya zo ya karanta labarin abin da na rubuta zai fahimta ba sai ya nemi wani ya karanta masa saboda rashin iya rubutun ba. To abin da ya sa nake yi rubutu mai kyau.

Na gode da wannan tambaya, Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh, ina raba wurin da nake a yanar gizo saboda idan zaman in kana aiki ayanar gizo dole ka raba-raba abubuwan da kake yi, saboda ka samu kayi abu aikin ka da wuri wuri a yanar gizo. A yanar gizo in ka rarraba wajaje da yawa kana yin amfani da su a lokacin, to shine zai baka dama kayi aikin ka cikin sauri. Ina rarraba wajajen da nake a yanar gizo kamar in zan iya amfani wannan aikin zan buɗe masa nashi a yanar gizo, sai in buɗe wani sabon waje shima a yanar gizo in cika gaba da yin aikin sa. Na gode.

Na gode da wannan tambaya. Wane launi idonku suke? Launin da idona suke shine launin fari ne a idona saboda idona baya da wani jan launi a ciki. Shine dalilin da alamun nuna idan kana da lafiya, za kaga cikin idonka yayi launi fari amma ba fari cancanba a cikin ido. To launin kalan cikin ido na ke nan. Na gode.

Na gode da wannan tambaya. Yaya kake yanke shawara aiki? Inda nake yanke shawara a aiki, haba shine zan neme shawarwarinku, in je na waye shawaranshi a wajen yafi dacewa da aikin da yakamata a yi. Misali, a wajen aiki ana so a yi sabon fenti, to sai ka tambayi shawarwarin abokan aikinka ka ce "wane wane kalan fenti yakamata a yi?" Ka tambayi shawarar wanashi mane kalan fenti yakamata a yi. To, duk wanda ka ji shawarwarinsa ya zo kuma ka ga yanayin abun da za a yi a wajen aikin, abun da yakamata a yi kenan to sai ka ce "eh wannan shawarar ya yi to da shi za a yi amfani", sai ka ɗauke shawaran sai ka yi amfani da shi tunda a matsayin kana kai ne babba a wajen sai ka sha amfani da shawarwarin mutane. Saboda yanke shawara da shawarwarin mutane yana da matuƙar amfani.

Na gode da wannan tambaya. Wane malami ka fi so? A malaman da na fi so to na fi son malamin da wanda ya fi ba ni karatu kuma na fi son malamina na addini. Shi ne Zakir Naik. Shi ne malamin da na fi sonsa saboda duk tin da yayi na kan ɗauka nakan fahimci duk abin da yake isarwa da saƙonsa. Malamin da nake so shi ne Zakir Naik. Malamina ne wanda tun asali in ina jin karatu ina fahimtan abin da yake faɗa. Shi malamina ne wanda a koyaushe inde yayi karatu nakan fahimci abubuwan da yake isarwa. Malamine mai hazaka kuma mai ƙoƙari a koyaushe. Ina son wannan malamina Zakir Naik. Na gode.

Nagode da wannan tambaya. Wayarka na cika ajiya. Eh waya na cika ajiya saboda ina da babban wajen ajiya a cikin wayana. Bana barin abubuwa wanda basu da amfani a cikin wayana saboda in samu wajen da zan iya ajiya mai kyau a cikin wayana. To shine dalili na nasa in samu wajen ajiya mai kyau a cikin wayana. Nagode.

Na gode da wannan tambayan. Kana iya hawa keke? Eh, ina iya hawa keke sabida a lokacin da nake yaro nayi koyi keke sosai da sosai sabida naje makaranta akan keke. To akan keke ne ma mafi yawa na gama zuwa makaranta. To da na tashi yanzu na girma kuma ina amfani da keke ne a wajan ɗan zagawa. Ina yin shi a wajen motsa jiki. Ina hawa keke shima wajen motsa jiki ne. To shine dalilin da yasa har yanzu nake son hawa keke. Hawa keke ya riga da ya shiga jikina. Na saba da shi a yau da kullum na rayuwana. Na gode.

Na gode da wannan tambayan. Wane irin kayan ɗaki ka ke dasu? Irin kayan ɗakin da nake finso toh, irin kaya ne wanda, wanda zasu shigo irin su gado ina son kayan daki irin su gado, kujera, katifa, durowa, wajen ajiye kaya. To ina son wa'innan irin kayayyakin ɗakin saboda waje ne wanda in dai kana da ɗaki to ba ra a so ka ce ka rasa su a cikin ɗakin ka ba. Kayayyaki ne masu kyau a cikin ɗakin ka, da labulen ka masu kyau, toh duk irin wa'innan kayayyaki masu kyau a cikin ɗakin ka toh kana buƙatar su, nagode.

Na gode da wannan tambaya. Wane irin jaka kake kai? To irin jakan da nake kai, jaka ne wanda yake bukatan, yana da girma ya kamata in kana da shi ka aj ka buɗe don da zai ɗauki abubuwa da yawa. To irin jakan da nake kai a koyaushe shine wanda inda ina son zan yi amfani da shi. Bana barin wani abu yana shiga cikinsa. Na gode.

Na gode da wannan tambaya. Kana amfani da kunnen waya? Eh, ina amfani da kunnen waya saboda in dai ina da lokacin da nake da kunnen waya, kunna ina da kunnen waya to yana saka ni na ji abu sosai da sosai. Saboda a lokacin da in ka yi amfani da kunnen waya, duk abun da yake a cikin kunne a cikin ake faɗa maka a kunne a waya, za ka ji shi in dai naka kunna sosai a kunne waya. Duk wani abun da ya shafi kunnen waya kana jin sa sosai da sosai bare yiwu ya maka nisa ba nagode.

Nagode da wannan tambaya. Kana kunna tsaron batiri? Eh, ina kunna tsaron batiri saboda yana rage min shan data a wayana. Kuma yana rage shan caji saboda hasken waya idan ka kunna tsaron batiri, daga hasken wayanka yana raguwa sosai da sosai. Bari yana sha maka cajin wayanka ba, yana rage maka wa yansu abubuwa kamar in ka shiga wajen haske du zai rage maka waɗannan abubuwa. To ina kunna tsaron batiri ne saboda rage shan caji. Ina kunna tsaron batiri ne saboda abubuwan da suka shafe. Hasken waya yana rage mun, kunna tsaron batiri yana rage mun hasken shan cajin waya. Nagode.

Na gode da wannan tambayar. Kana yin wuta da itace? Eh ina yin wuta da itace saboda yin wuta da itace shi ma na da sauri wajen ya saka abu yayi zafi. Yin wuta da itace shi ma na rage ɗawainiyar sayan gas. Yin wuta da itace na kawo maka sauƙin sayan. A lokacin da baka da gas ma yin wuta da itace a lokuta da dama kaman yanzu mutum ya tafi daji to lokacin baya da wani abun da ya fi kamace sai dai sai iya kunna ɗabi'i itace ya kunna a lokacin ya hura wuta, ya ɗan ji dumi da itace wutan itacen ko kuma ya girka abinci da wutan itacen. Shi ma amfani yin wuta da itacen na da amfaninsa. Na gode.

Na gode da wannan tambaya. Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh, ina cimma manufar tallace-tallace sau da yawa saboda a lokacin da nake yin tallace-tallace, ina yi ne saboda in samu manufa mai kyau kuma don in samu, in samu manufar. Shi ya sa nake yin tallace-tallace. In nayi tallace-tallace, na na buƙatar in samu manufa ne, shi ya sa nake yin sa. To ina cimma manufa sosai a lokacin da nake yin tallace-tallace na saboda buri ne shine in samu abubuwan da za su kawo mun ko in samu.

Na gode da wannan tambaya. Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya, musamman kuɗin wutan NEPA, ina biyan kuɗin makaranta, ina biyan kuɗin aiki, ina biyan kuɗin masu giniina makaranta, ina biyan kuɗin ɗalibai, ina biyan kuɗin jinya, ina biyan kuɗin duk wanda ya kamata in biya, ina biya ta waya. Duk kuɗaɗen da nake biya yawanci daga waya nake tura ma mutane.